Eh ina rubuta kuɗi, kashe kuɗin aiki kan gaskiya. Domin bana rubuta kuɗin da na kashe a wajen aiki, lissafin bare je mini yadda ya kamata ba. Da zamana ina yin abu a duhu ne ba tare da lissafi ba. Shi ya sa duk abin da nake kashewa wajen aiki ina rubuta saboda in san menene nake kashewa, in san menene nake samu. Saboda shi wannan aikin da nake dinnan kyansa mutum yana yi, yana samu ne.

Eh ina yin bacci da rana. Dalili dai sa na ke yin bacci da rana saboda da rana na ingajiya ya mini yawa. Ran Lahadi in nadawo wuri daga wurin aiki na dawan saboda ran Lahadi na iya samu yin bacci da rana sosai in huta gajiyan jiki na ga baki da ya yafi mini. Shiyasa bana wasa da bacci rana ranar Lahadi.

Fitson tufafin auduga dalili ɗaya sa nake son tufafin auduga shine lokacin sanyi yana taimakan ka kiyaye mutum daga samun sanyi ko kuma ciwon sanyi ko mura. Sannan kuma tufafin auduga idan ka kwanta da su za kaji laushi ne gaba ki ɗaya jikinka ba za ka ji takura ba. Shi ya sa ni na fi son a an kayan auduga.

Eh ina da dabbar gida. Dabbar gidana suna da yawa gaskiya. Ina da kaji, ina da tolotolo, ina da agwagi, ina da kuma zabuwa sannan ina da karnuka a cikin dabbobin gida. Kuma ni ina kula da su ne yanda ya kamata saboda dabbobi suma suna buƙatar kulawa kamar inda ake kula da ƴan adam.

Eh ina amfani da kunnen waya gaskiya. Dalili da ya sa nake amfani da kunne waya shine kunne waya sune abu da suke taimaka min in samu, ah, murya in ji abubuwan yanda ya kamata, bata re da na sha wahala ba. Saboda ni ma ina da ɗan matsalar jin magana sosai, sai in nasa shi a kunnen waya, ah, muryan kunne waya.

Kayan ɗaki da na fi so shi ne, na fi son firij ne. Domin firij ina son in ɗan sha abubuwa da suke da ɗan sanyi. Amma kuma ba na son mai sanyi sosai. Domin sanyi sosai gaskiya yana da illa a jikin namiji. So duk abin da nake iya kuma ina tabbatar da cewa na kiyaye sanyi da illar da ni.

Ni ina kwana a gado ne amma wani lokaci kuma in ta kama ina kwana a ƙasa. Saboda haka zan ce ni ina kwana a dukansu biyu amma bisa ga yanayin da na sami kaina ne nake kwana. Wani lokaci nakan iya kwana a, a ƙasa saboda zufa. Indai kuma akwai sanyi kuma ina kwana a kan gado ne saboda in kiyaye sanyi daga tiles.

Gaskiya bana iya dinka tufafi, da shike ni ba tela bane ban iya dinka tufafi ba. Tufafi kan sai teloli, ni abin da na iya yi a nan shine in fenta ɗaki. Sannan kuma in yi gini shine ina abin da na iya. Bana shigan sana'ar da ba na hawa ba saboda, aka ce in ka shiga sana'ar da ba naka ba ma ko ka ci riba ma daɗiwa ne. Dunƙarshen da za ka dawo kana niire-niire kuma a cikin wurin da ka samu.

Ina da kayan marmari da nake so sosai gaskiya. Kan ina son abarba, ina son lemu, ina son gwanda, ina son aya, ina son dabbino sannan kuma ina son mangwaro. Yanzu haka inda nake ma ina gindin bishiyar mangwaro dai na ga dama zan iya hau na sinka na sha amma kuma bana jin kwaɗayi in sha yanzu sai anjima. Dai bayyana naje wanka, na da hutu na se inzo sha mangwaro. Ji daɗi na mun huta, inyi barcin gida, in tafi gida in yamma yayi.

Eh, kowane wata muna fitar da manufa da abubuwan da ya kamata mu yi, da abubuwan da ya kamata mu samu, da abubuwan da ya kamata mu sayar, da inda za mu je mu sayar. Shiyasa ko wanne wata muna zaunawa tsakanin mu ma'aikaci gabaki daya da mai gidanmu mu tattauna ya za'ayi a gudanar da wa'ƴannan ayyukan saboda a samu cigaba. Wanda zai taimaki kowa da kowa da ke aiki a wannan ƙungiyar.

Ina rubuta rahoto wani lokaci so uku ne a sati. Wani lokaci kuma ina rubuta rahoto so ɗaya ne a wata. Bisa ga yanayin ayyuka ne. In ayuka suna da yawa ina rubuta su rahoto da yawa. In kuma ayyuka ba su da yawa bana rubuta rahoto da yawa. To ko wane lokaci na kan iya rubuta rahoto bisa ga lokacin da akwai aikine a ƙasa.

Eh ina kokari da son kallon wata kan gaskiya. Dalilin da ya sa nake son kallon wata da dare saboda wata yana sani ina jin kwanciyar hankali. Wata yana sani ina samun farin jiki. Sannan kuma wata na sa ni ina rage tunani na. Wata abu ne mai kyau wanda mutum ma ko wane ra'anan zai so ya kalla. Shi ya sa ni bana wasa da son kallon farin wata.

A to, ko wane rana rana mai kyau ne a ko wane mako. Saboda bisa ga yanda mutum ya, ya amfani da ranarsa, ya yi abin da yake ya kamata. Kaman ni kam ina yawan amfani da ranar Laraba ne, domin ranar Laraba a wuri nake zuwa kallon fim, a wuri nake a ranar nake zuwa kallon ball.

Eh ina yin kiran bidiyo kasani gwani ne kuma ni ina son kallon kira, ina son yin kira ta bidiyo lallai sa na ke so saboda lokacin zan kalli fuskar ka kuma za ka kalle ni muna magana za mu ji kamar muna tare ne. Za mu yi amfani da dama mu faɗi zuciyarmu sannan kuma za mu yi dama mu kalli yanayin da muke ciki ta bidiyo.

A'a, ba mu da fanka a rufin ɗakin mu. A'a falon mu ne dai akwai fanka a rufin ɗaki amma ɗaki na kam fanka ne na tsaye nake amfani da su. Su sun fi ba ni iska sosai inda nake so kuma su suna sa ni ina jin daɗin a'a yanayin da nake ciki misali yana ɗakin.

Eh ina kullum ina fada da wannan abubuwa dinnan, ina fada da abubuwa da suke kawo cuta ga waya kamar ƙwayar cuta, su virus kenan ina yawan fada da su. Bana yadda in dinga buɗe ma kowa waya na dinga tura abubuwa daga ciki saboda wani files ɗin za a tura maka su suna zuwa da ƙwayar cuta.

Wani lokaci ina iya duba QR, wani kuma lokaci bana dubawa. Amma in zan duba mafi yawa in zan tura abu a zenda ne ko kuma in zan scanning abu daga ɗayan wayana zuwa ɗayan waya kamar WhatsApp dina shine nake amfani da shi in duba lambar QR. Wani lokaci in naje kasuwa sayayya da lambar QR ne ake duba farashin kayan da zan saya.

Abu mafi mahimmanci a kasuwanci shine riba. Duk kasuwancin da za ka yi ka tabbatar cewa kana samun riba. Ko kana saye ne, ka tabbatar cewa saya da kake yi yana kawo riba. Idan ma kana sayarwa ne, ka tabbatar cewa yana kawo riba. Shi ya sa yana da kyau. Duk abin da za ka yi a cikin kasuwanci ka tabbatar cewa yana kawo maka riba ba faɗiwa yake kawo maka ba.

Kalan tufafi da nake son sakawa shi ne in zan je wajen aiki ina son saka wandon jeans nawa da takalmina da rigar jeans nawa da hulan aiki na. Indai kuma zan je coci ne kuma ina fi son saka ko jallabiya ko jumper ko kuma in saka suit. Indai kuma ina gida ina hutawa kuma na fi son sa kananan kaya ne.